Akwai hanyar abinci da ake gadar da ita da iyalin ku? Eh, akwai hanyar abinci da ake gadar da ita da iyalin mu. Ana dafa abinci sau uku a rana domin ganin an aiwatar da abincin da za su ci iyali, ah su ci abinci su ƙoshi. Haka ne.

Raban ayyukan gida tsakanin ma'aurata a yau, yaya yake canzawa? To yana canzawa da, duba da yanayin aikin. Idan yau misali, eh maigida yayi aikin abinci, gobe matar gida zatayi aikin abin-abinci ko da yake maigida bai fiye yin aikin abincin ba, yafi taimakawa da irin ko shara ko wanke wanke ko kuma kinkintsa gida da dai sauransu.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Eh, mu kan yi taro sau ɗaya a mako, ko kuma wani lokacin wani makonni sukan wuce ba ayi taro ba. Akan yi taro a tattana abu al'amuran da suka shafi iyali da dai sauransu, da kuma abin da ya kamata a cimma a wata matafiya da dai sauransu da dai dai kyau.

Kana musafaha da mutane? Eh nakan yi musabaha da mutane, amma ya danganta ba kowane mutum nake yin musabaha da mutane ba musamman duba da yanayin addininmu da al'adanmu sai dai nakan yi musabaha da 'yan uwana mata amma maza waɗanda ba muharraminka ba ba zai yiwu kayi musafaha dasu ba. Amma maza waɗanda suke muharraminka ko mijinka ko ɗan'uwanka ko wani dai naka, kakan yi musafaha da shi domin a gaisa, a fahimci juna da dai sauransu da dama.